Wane launin jakar ku ta kuɗi? Wane launin jakar ku ta kuɗi? Wane launi ne jakar ku ta kuɗi take da shi? Shim baƙi ne, ko ja, ko fari, ko koriya. Wane irin launine jakar ku take da shi? Ta kuɗi wanda kuke rikewa ku je ku cire.

Kana cije fara ce? Shin kana cizon farcen ka? Shin farcen ka ne kake ciza? Shin kana cire farcen ka ne da ƙumba, koko da reza ne kake cije farcen ka? Shin yanka farcen ka kake yi ko cizon shi kake yi da hakori?

Kana buga rubutu da sauri? Kana buga rubutu da sauri? Shin rubutun ka yakan yi sauri? Shin kana iya buga rubutu da sauri? Shin idan kana rubutu yana sauri kuwa? Rubutun ka yakan yi sauri sosai ko kuwa a'a yana yin slow ne? Shin rubutun ka yana yin sauri?